Me kake yi da ragowar abinci? Ragowar abinci bayan mutum ya ci abinci, abin da nake yi shi ne sai ka ajiye shi. Idan zaka ci sai ka ajiye shi kamai da shi cikin firiji. Ka gane? To, za ka dukkan sanda ka taru za ka ci abincin naka to ba matsala ba ne. Kawai dai in ji sun da ka ɗauko za ka ɗaiyi ɗumama shi ne sai ka cigaba da amfani da abincinka. Idan kuma naga bani da buƙatar abincin, to ba na zuwa na ajiye shi a cikin firiji. Abin da nake yi sai na nemo wanda yake da buƙatar abincin sai na ba shi ya ci. To haka nake yi ma abinci idan bani da buƙatar shi. Saboda ka san abinci, ni abin da ba na so shi ne zubar da abinci. Misali ka ajiye abinci kai ba ka ajiye shi a firiji ba, kai ba ka ba wani ba har ya lalace. In ya lalace ka ɗauka ka zubar to ba kyau. Cin wanna abincin ba kyau. Shi ya sa ba na zubar da abinci gaskiya. Saboda ka san abinci ba yawa. Duk inda kake gani abinci baya saboda abincin da ka yi a wurinka baka da buƙatar shi. Wani shi kuma yana da buƙatar abincin. Ka gane? Saboda kowa yake gani, kowa na da nashi Matsalar wannan abincin ma matsalar shi ce. Sabo gaskiya ba na zuwa ɗauke abinci ko na zubar da abinci ko kuma dai wulakanta abinci haka. Sabo abinci idan ya mun ragowa shi ne koɗan yin wanda zai ci na ba shi. Eh, duk abin da zai iya gama ya ci abinci ko kuma na je na saka shi a cikin firiji. Saboda ka san in akwai wuta duk dadin da abinci zai yi a cikin firiji ba zai yiwu ba. Ka gane? To shi yasa nake amfani da shi. Dan gaskiya ka ga ni kamar yanzu a sati ma sau ɗaya na kanyi abinci. Sau ɗaya. Sau ɗaya na kan dafa abinci a sati. Saboda in ka dafa shi ragowar kawai za ka sa a cikin firiji ne. Ka gane? Za ka sa shi a cikin abinci ma haka gaskiya. Shi ne gaskiya dai haka muke ma abinci. Sabo in ka ajiye shi a sati za ka ga, duk san da za ka ci za ka ɗauko plate ne kawai ka zuba shi sai kaje ka sa a cikin shi don injin ɗumama abincin sai ka daina ka jira shi. Ɗan lokuta minti uku ya ishe ka za ka ga abincin ya dawo kaman sabo kamar yanzu aka dafa shi. Yana taurarin shi na komai sai dai ka ɗauka abincin kuma ka taci. To ka ga ragowa kenan. To idan na kai sati to ni in sati nayi duka abinci ko na gaji da cin kalan shi ko ban gaji da kalan shi ba to zan fito da shi kuma daga cikin firiji ina sai na sasaya shi a cikin na'urar ɗumama abinci sai in zo na sashi a cikin abu da yana ƙawatar da shi sai na kulle ina daure yana daure. To sai inje in nemi wanda zai yake bukata abincin kuma sai na ba basu abincin. To nayarda in kana bayar wa za ka ga ka fi samu. To haka nake ma ragowar abinci gaskiya. Duk in na dafa abinci haka nake yi. Shi yasa duk sati nake fitar da abinci. Duk bayan kwana bakwai kenan ba, haka nake fitar da abinci injin yi ta ci.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? So kaga wannan tambaya tambaya ce mai kyau saboda shi wanke kayayyaki kaga tsabta ne. Mutum ba zai saka yaje yai ta sa kayayyaki mai datti ba. To gaskiya ni dub bayan kwana bakwai sati ke nan so dub bayan kwana bakwai nake wanke kayayyaki. Ranakun ƙarƙen mako to ranar Asabar zan zauma da in na tashi da safe kaman ƙarfe goma so da na ci abinci da sauran su abin da nake fara yi shine wanke kayayyaki. Zan wanke kayayyaki na gaba ɗaya in wanke su tas fes. Kaga ne so abin da nake fara yi ke nan na wanke kayayyaki na. To idan na wanke kayayyaki na kuma shi ke nan. To kuma kaga ni ba ni na nauran wanke kayayyaki so da hannu ne, da sabulu da omo haka muke zama ni da iyalina. Mu wanke kayan nan, muyita gurzan su, muyita gurzan su ɗaya bayan ɗaya. So bayan mun gama wan wanke mun su sun wanku za mu je mu baza su a rana. Rana idan ya ya buge su, ya buge kayayakin sosai so za ka ga sun bushe. To bayan kayayyakin sun bushe sai mu ciro mu je mu samu abin goge kaya wanda za a gasa miƙe ɗin nan. Idan kuma akwai ƙananan ƙwari a ciki duk su mun mutu. Shi wannan na'uran goge kaya ke nan. To duka sai mu kuma goge kayan duka zaga a ranar dai rana ɗaya. A ranar Asabar muke wannan gaba ɗaya kayayyakin mu wanke su mu goge su mu shirya. So za ka ga har sati ya zagayo ba ka da buƙatar sake wanke wasu kayayyakin kuma. So wannan shine tsarin mu game da wanke kayayyaki gaskiya. Duk sati muke yin aikin. Eh duk sati ne na ke yawan wanke kayayyaki. Da safe kuma da safe bayan inna tashi ƙarfe goma sai mu fara wanke wa. So amma muna yi ne idan muka wanke kayayyaki na ranar Asabar muka gama da su, so rana na Lahadi kuma sai mu wanke kayayyakin da su kuma ba na wa ba na iyalina ke nan. So ita ma dai da yake kuma ka san kayan ta ya fi nawa yawa so in muka tashi ranar Lahadi mun fi ɗaukan lokaci saboda kayana kaga idan muka tashi muka fara wanke su so muna gama wanke su kaman ƙarfe biyu na rana ke nan. Kaga muna daukan sa'a nawa ke nan? Kaga goma sha daya sha biyu ɗaya biyu mun dauka sa'a huɗu saboda ƙananan yara gaman gama komai. So ita kuma na matata kayayyakin ta da yake sun nawa yawa da kuma sauran su za ka bama iya gamawa ba sai ƙarfe uku. So kaga muna ɗaukan sa'a biyar ke nan a nata. So haka muke mu wanke kayayyakin mu. Sai ka ga mun fito fes mu gama musa musu turare mu shirya su mu baza su mu ajiye su. So wannan shine yana yin yanda muke na yi na ke wanke kayayyaki na a gidana.

Yaya kake jagorantar mutane? So, wannan kana tambaya na yanayin shugabanci kenan, tunda jagorantar mutane ka ga shi ne shugabantar al'umma ke nan. So ni abin da na yi da yanda za ka ke jagorantar mutane, so ya, yanda ka ke son wasu mutane su kasance haka ya kamata ka fara kasancewa kai. To yanda na ke son na jagoranci, yanda na ke jagorantar mutane ke nan. Idan ina son mutane su fara yin wani abu, to ni ne nake fara yin wannan abun. Saboda idan ka fara aiwatar da abun da kai ka ke so mutane su yi, so ko ba kai magana ba mutane za su yi saboda a matsayin ka na shugaba, na jagora, za ka ga duk abun da ka ke dama, kana ƙarfafa masu gwiwa ne, suna son su kwaikwaye abun da kai ka ke yi. So jagoranci idan ka fara yi abu, aiwatar da abu, to za ka ga su ma suna son su aiwatar. Amma in dai wai jagoranci za ka zo ne kace za ka buɗe baƙi a yi, a yi, a yi, so wani lokacin wani ba zai yi ba. Ka gani? So haka ne jagoranci yake, haka ne ya ɗauki yanayin jagorancin mutane gaskiya. So kai ka fara yin abun da ka ke son mutane su yi. Sannan kuma shi jagoranci na mutane, ah ka ga abu ne mai hankali, mai tunani. So dole ya zama kana da adalci. Ka gani? Ba zai zama kana jagoranci da zalunci ba. Ka gani? Idan an samu saɓani a cikin mabiyan ka, ka zaunar da su, ka ji matsalolinsu, ka tattauna da su. Sannan na biyu ba zai zama kana jagoranci ba ka san cewan su ba. Dole ka dinga zama da su lokaci zuwa lokaci, kuna tattaunawa, kana jin menene ke da akwai, menene matsalar su, menene ya kamata su. Ka ga Duk irin wadannan abubuwan saboda idan ba haka ba, dole wayanda ka ke jagoranta su ji cewa sun nutsu, sun yarda, sun aminta da jagorancin ka. Ka gane? In ba haka ba za ai ta samun matsala. Za ka ga ba za su girmamaka ba a matsayinka na shugaba, ba kuma za su maka biyayyar da ake ma shugaba ba. Idan suka tabbatar da cewa ba ka damuwa da matsalarsu ba. So, a yanayi sha'ani na jagoranci ne gaskiya yana zama suna. Mhm, haka nake yi duk abun da ya kamata gaskiya, jagoranci. Saboda jagoranci abu ne mai sauƙi, abu ne kuwa mai wahala duka. Ya danganta da yanda kai ka ɗauki jagorancin al'umma. Jagoranci zai iya zama maka mai sauƙi, zai iya zama maka mai wahala. Amma duka ya danganta da su waɗanda kake jagoranta ne. Yaya su ke kallon ka, yaya su ke kallon abu. Ka gane? So dole ka zama shugaba na gari. Dole ka zama shugaba mai adalci. Sannan kuma dole ka zama shugaba mai tausayi. Waɗanda kake jagoranta dole ne ni san cewa ina jin tausayinsu, sannan kuma ina kare matsalolinsu da muradunsu. To a haka ne za ka ga ana samun abun da ake so a yanayin sha'ani na jagoranci da jin daɗi. So wannan shine tsarin jagoranci na mutane ne daga ɓarayina gaskiya.

Yaushe kake cin abincin dare? To abincin dare kasan abu ne mai muhimmanci saboda shi idan ka ci kwanciya za ka yi. To amma dai ba ka buƙatar ka ci abinci mai nauyi. Ina cin abincin dare misali kamar ƙarfe takwas ne na yamma. So, awannan lokacin za ka ga idan ka ci abinci, so kana da lokacin da za ka yi wasu abubuwan kafin lokacin bacci ya yi. Za ka yi kallo, za ka yi hira da family ɗin ka, za ka yi duk abubuwan da ya kamata kafin ka kwanta bacci. Saboda shi ba a so kana cin abinci ka kwanta. Kasan yana da matsala da illa a lafiyance. To shi ya sa na saita lokacin cin abinci da daddare nake cin shi da misalin ƙarfe takwas na dare ɗin. Duka saboda guje mawannan kasan a lafiyance an ce cin abinci kana ci ka kwanta yakan kawo matsalan ciwuwuka da yawa, yakan kawo hatta matsalar ciwon mutum, ɓarin jiki da. To shi ya sa idan ake gudun cin abinci a ƙurar lokaci a ce kana ci ɗin na sai bacci. So shi ya sa na saita lokacin cin abinci na da haka. Kuma shi za ka ga daddare ba a cin abinci mai nauyi. Yana da matuqar muhimmanci cin abincin dare nan. Amma kuma ba mai nauyi ba. Saboda cin abinci mai nauyi za ka ga ba zai narke ya bar jikin jini da sauri ba. To shi ya sa ba na cin abinci mai nauyi da daddare. Amma kuma idan ba ka ci ba akwai babban matsala. Saboda idan har ba ka ci abinci da daddare ba za ka ga ka tashi da yunwan dare. To kuma yunwan dare matsala ce gaskiya. Yunwan dare za ka tashi to, dare ne ba ka da inda za ka yi. Ba haske ba ne ko wuta ba ne ko wani abu. Amma dai kuma dole ka ci, dole taya za ka ci abincin? Ba za ka yi cewa za ka haɗa wuta a lokacin kai wani girkin ba ka gane. So idan yunwan dare ta dame ka, so za ta dame ka ne kai ka azabto. To shi ya sa nake gujema rashin cin abincin dare a gida. Duk halin da ake ciki za ka ci abinci amma ba ne mai nauyi. Bai wuce ƙadan shaya haka, sai kaɗan ci cin-cin haka ko cin-cin buns. Da ɗan wani abu dai haka kaɗan saka a cikinka ko biredi. Abun da za ka ga dai ba zai maka nauyi ya zama maka mai illan da narkar da shi zai zama tashin hankali ba. So su ne irin abubuwan da ake amfani da su a idan dare ya yi. To shi ne dai wannan abincin da ni nake amfani da shi da daddare kafin na kwanta bacci. Da misalin ƙarfe takwas idan na zo, idan na gama duka abubuwa na, ya rage kawai zama zan yi a gida kallo. Ko danna dannan waya ko danna dannan kwamfiyut-kwamfiyut-kwamfiyuta ko dai wani abu haka ko kuma ɗan hira dai haka. Wanda da in ka ci abincin, abincin zai ɗan yi narke dai haka kafin a ce ka yi bacci. Saboda kasan in ka tuna cin abinci ka kwanta haka ta farkar ka ji cikin ya maka saki saki ba dari. So kuma a ce ka tashi da daddare haka ba matsala ne. Yaushe nan kuma in ka ci abinci ka narka, na ci abinci da yawa haka da daddare. So za ka ga shi ma kuma nan tashi da yunwa da sassafe. Ba na tashi da yunwan dare na tashi da yunwan safe. So shi ya sa da abincin dare abinci ne da dole ka dinga kula da yanda za ka ci da yanda za ka yi amfani da shi.

Menene burin ku a aikin? To, ko na mutum da ka gani ko ɗan adam ai yana da buri. Ba a rasa shi da buri. Buri ka ma kala kala. To duk wanda ka ga yana aiki, ai burin shi a ce ya zama shugaba a wurin aikinshi. Saboda in shi shugabanci yana zuwa da damammaki a wurin aiki kala kala. Kaga akwai yanayin da in ka zo za ka ga wurin aikin in ka zama shugaba za ka yi taimakon wasu. Misali, daɗe da cewa kana son aikin, aikin ne ya sa ka faso ka sai ya sa ka ke so ka zama jagoranta. Amma za ka yi taimakon ƴan uwanka kawo, kawo su cikin aikin ku dinga aiki tare da abokanka, ƴan abokanka da kuma sauran mutane. Waɗanda ka yarda da su ka san ƙoƙarinsu da jajircewansu. Waɗanda in suka zo za a haɗa kai, a haɗa ƙarfi da ƙarfe a kawo ci ga wurin wannan aikin. Ka gane maganar? So don haka kowa in ka ganshi a wurin aiki, ai bai da burin da ya wuce a ce a wannan aikin ya kai matsayin shugaba gaba ɗaya. Amma buri ka san daban abin da yake yi shine na gaskiya abin zai iya yi wa kuma daban. Duk inda ka kai ga san wannan aikin ka zama shugaba. Akwai wanda shi tun a farkon aiki in ka fara ƙaramin ma'aikaci sosai ka san ba za ka taɓa zama shugaba ba. Ka gane? So shi ne haka duka abubuwa. Amma duk wanda ka ga yana aiki kamar ni a wurin aiki ai ba abin da ya wuce ka so ka ga kana taimakon rayuka. Yauwa ba ka san gobara ta auku, ba ka san wata matsala. Ko iftila'i ya auku ko ya faɗo ma wasu. Amma in ya zo na ɗaya, babban burin ka dama shine kaga ka sa farin ciki a idon mutane. Kaga ka ba su farin ciki da nishaɗi. Ka taimaki rayuwa cewa rayuwa ba ta salwanta ba, ba ai asaran dukiya ba imma asarar tazo dole ya zama asarar tazo da sauƙi. To shi in ka ga wannan ba abin da yakai wannan daɗi a aiki gaskiya. To an kira ku an ce gobara na yi kafin a ce me ciki, cikin yanayin mintuna kaɗan a gan ku a wurin kun bayyana. Kun yi duk abin da ya kamata. So a wannan abun shiyafi komai aiki daɗi gaskiya a burin kowane ma'aikacin kwana kwana kenan to daga nan kuma sai maganar shi, ah, shugabanci shi kuma. Kowa yana so ya ga yana jagorantar wurin aikinshi gaskiya. Saboda idan kai ne shugaba kai ne kake yawanka. Akwai gyare gyare da tsare tsare da kake so a kawo. Idan ba ka kake jagoranta ba, ba ka isa ka sa a yi ba. In ba ka kake jagoranta ba, ba kai saka su a yi ba. Ko ka sa a yi ma ba za a yi ba. Ka, ba ka ma isa ka sa a yin. Ba ka gane? So duk irin waɗannan abubuwan dalilai da zaka kowa yana da nashi tunani da abin da yake so game da aiki. Amma idan kai ne shugaba duk abin da ka tsara da abin da ka saka za ka ga shi za a bi. To kuma dalilai da zai ga a wurin aiki su ne za su fi taimakawa domin a kare rayuka saboda kowa yanda yake tunani da ban. Ai abin da muke aiki a fili a wurin aiki muke zuwa mu ga yanayin yanda matsaloli suke. Ka ga in aka ce kai ne kake shugabanta ko a yanayin gine ginen mu akwai yanda zaka ku kawo tsari dole a canza tsarin gine gine saboda motar ku ta dinga iya shiga ko'ina ta kai ɗauki. Ka gane maganar? So shi gaskiya buri biyu ne a wurin aiki. Burin ka ga ka taimaki rayuwa da al'umma na biyu kuma burin ka ga cewa wurin gaba ɗaya yana ƙasanka. Su ne buri ka na a wurin aiki gaskiya.

Ana iya gabatar da rahoto kwararre ma kuwa. To ai shi in ka tafi wuri, tun kana ƙarami ya kamata a ce dama kana da wannan baiwar ta iya gabatar da rahoto. So shi rahoto, ai abin da ka zo ne already, abin da aka riga aka yi. To shi ne fa za ka ɗauka ka ji, ka yi bayanin ga abin yadda abun yake. Shi ne rahoto. So dan haka ina iya gabatar da rahoto sosai. In kana ƙarami, mu da ma za'a aike ka ko ka je wakilci in ka ji, za a tattauna an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza. To in ka dawo kuma za ka kawo rahoto. Cewa to ga abin da aka tattauna, ga abin da aka ce, ga matsayin da aka samu. So dan haka ina iya gabatar da rahoto. Sannan kuwa yanzu da aiki yazo gabatar da rahoto bai zama min mai matsala ba saboda na riga na iya gabatar da rahoto. To kawai abin da ya aka mun gyare gyare shine rubutu sashe a rubuce. Akwai yanayin da adokanci ta haka za ka gabatar da rahoto. Ba kamar rahoton baƙa ba. Kaga rahoton baƙa kawai za ka ce an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza shi ke nan. Mm, to ba haka ba ne. A kai da aiki in ka zo, ka tashi gabatar da rahoto za ka ga daga lokacin da ka san faruwan abun, duka a rahoton za ka rubuta. An kira ku ƙarfe kaza, an sani da ku matsala. To daga nan ku kuma kun tashi kun isa wurin ƙarfe kaza. Da haka bambancin a cikin minti kaza kun tafi wurin. Ka gane maganar? To haka rahoton aiki yake. Sannan za ka rubuta da kuka je kun tarar da yanayi kaza ba kun yi abu kaza da kaza haka da kaza. Ga ta yadda kuka kashe wuta, ga ta yadda kuka yi. Da abubuwan da ya kamata. Da haka kun gama kashe wutan nan ƙarfe kaza. To tsakanin da isanku wurin zuwa kashe wutan an samu bambancin lokaci kaza. Sannan tun daga kiran ku zuwa kashe wutan gaba dai an samu bambancin lokaci kaza. To bayan nan kuma a gabatar da rahoton aiki za ku faɗa an samu asarar dukiya za ta kai kimanin kaza. An samu asarar rayuka za ta kai kimanin kaza. An samu asarar kaza zai kai kaza. Ka gane? So duka irin wani to kaga shi ne bambancin rahoton aiki da kuma rahoton da ba na aiki ba. To ta haka daidai kawai aka samu wancan wancan amma already amma ni dama can na riga na iya gabatar da rahoto. To kawai gyare gyare aka mun to kuma gyare gyaren tun da na fahimci inda gyare gyaren suke to sai ya zamana suna zo da ma'ana. Wannan dai dai ya sa ma aka bani mai watsa labarai, shugaban mai watsa labarai a wurin aikin nan. Ka gane? Saboda tun da zuwa an gan ni da wannan baiwan da wannan fikira na iya bayani. Ka gane? So ana yin gyara sai zaman kuma ka fi kowa hazaka da, na fi kowa yafi kira da hazaka wurin guna da rahoto. So wannan shi ne mai, shi ne baiwata game da gabatar da rahoto. Ina gane da wannan ɗaya gisa ace ka san cewa ni ƙwararren mai ba da rahoto ne. Dan ina masu in je in karanci aikin jarida. Ka san shine asalin naman aikin jarida kawai rahoto ne. Aikin jarida kawai rahoto ne. So ina so in je in karanta in na samu lokacin. To ka san yanzu yan da abubuwan suka ci kuɗi ne na ƙasan kome a harge, kome a har, harɗi. To ba za ka ce za ka bar aikin ka ka je ka koyi aikin jarida ba saboda gabatar da rahoto ba yi. Ka gane? Amma na iya gabatar da rahoto mekyan gaske.

Kana koyon wata yare? Ka san yare idan har ka ji wani yana yin yaren da kai ba ka iya ba, to za ka ji sai ka ji abun ya burge ka ya maka daɗi. So na yi ƙoƙarin ka ga na iya yaren Turanci, na iya yaren Hausa, na iya yaren fulatanci amma yaren Fulatanci ba sosai ba saboda shi a makaranta na koya shi na hadu da abokai Fulani. Ka gane? To amma yaren da na iya yanzu shi kuma ba sosai ba nake ƙara ƙoƙarin ƙwarewa akai a koyo shi ne Larabci. Saboda idan ka iya yaren Turanci, ka iya yaren, ah, Larabci to ina ga a duniya dai ko ina ka je za ka iya rayuwa. Ko ina ka je za ka iya rayuwa saboda shi ne mai manya-manyan yaru ka dai a duniya. Saboda idan ka je ɓarayin Larabawa gabas kenan duka idan ka haɗa ƙasa kaman Qatar, su Kuwait, Saudiyya, Arabia, su Jordan duk nan haka za ka ga yare ne wanda kusan kowa yana ji in ka iya Larabci. Shi kuma yare na Turanci idan ka iya shi, so ka ga idan ka zo duka ƙasashen da Turawa suka ma mulkin mallaka to za ka ga suna jin Turanci da haka. Turanci za su yi za ka, za a saurare ka kamar yanzun da mu da muke Nijeriya. Ai ni asalin yare na ni Hausa ne amma ka ga ina jin Turanci sosai saboda yare ne tunda mu duk Ingila ta mana mulkin mallaka. So dan haka kuma koyon shi na yi. Koyon shi na yi. Ba da shi aka haife ni ba a makaranta ka gane. So in kana kuso Larabci, Turanci yare ne da za ka iya shi. So idan ka je kuma nahiyar Turai za ka ga kusan daɗ-ɗai ne ƙasashen da in ka je ka yi Turanci ba za a saurare ka ba. Ba a iya ba. Ka gane? So su ne waɗannan nau'ika da za ka duba ka ga cewa to wane yare ne masu muhimmanci. Idan ka iya wancan yaren da wancan yaren za ka gaba ɗaya duk inda ka je za ka yi magana kuma za a saurare ka. To kuma duk wurin da ka yi yaren su to in ka je kai ba baƙo bane a wurin. Kai baba ƙobe ne. Za ka taimaki kanka komai za ka iya ma kanka. Za ka tambayi ina za ka je ka yi abu ka za, ina za ka je komai saboda in ka najin yaren mutane za ku iya magana ku tattauna. Dama kana zama cikakken baƙo ne a wuri idan in ka yi magana ba za su san me ka ce ba. Idan sun yi magana ba ka san, ba ka san me su ka ce ba. To dan haka yarurruka ne yanzu yaren da nake so na ƙware sosai ba wai ya zama koyon shi na iya ba wai na iya shi sama-sama ba. Shi ne yaren Larabci. Shi kuma yaren Larabci dama shi ma yare ne wanda kusan ko ina za ka ana jin shi. Amma mu kamar yanzu a nahiyar Afirka, Afirki, Afirki duk kusan duk inda ka je ka yi Hausa. Yanzu a Nijeriya, Nijar, Kamaru, Chadi, Ghana duka waɗannan ƙasashe ne da idan ka je ka yi yaren Hausa ana sauraren ka. Kuma da yawansu wasu ba Hausan bane koya suka yi ka gane. To shi ne kawai so na iya Hausa don haka bani da matsala da Afirka. Na iya yaren Turanci bani da matsala a wurare a yanzu. To Larabci shi ne na mai da hankali nake son na koya yaren Larabci na ƙware a kan shi Larabci. To wannan shi ne yaren da na saka a gaba yanzu nake koyo kuma na iya sama-sama.

Kana son kallan faɗuwar rana? Faɗuwar rana to ni dai a duniya nan ban san ko akwai wani ɗan adam da zai ce ba ya son kallon faɗuwar rana ba. Saboda idan har rana ta taho faɗuwa, ka tsaya kana kallonta, za ka ga na ɗaya dai tana da haske kuma hasken ta bawai irin haske mai paho ɗin a, za ka ga haske ne mai ɗan kala kala, mai ɗan launi launi, mai kyau haka na farko kenan sannan na biyu kuma bata da zafi. Ka gane? So na uku musamman idan ka zauna a wuri mai ba hayaniya sai dai irin tsintsaye yana kuka da kai da ace ko matan ka ko dai yaro haka ƙaramin, kana zama kuma ɗan hira kuna kallon yanayin da rufe ranan take tafiya a hankali take suka. So gaba ɗaya za ka ji yanayin ka ya canja mai daɗi. So gaskiya shiyasa to haka za ka ji kaɗan kana kallon ita ranan ke nan. So gaskiya faɗuwar rana abu ne mai matuƙar kyau, abu ne mai matuƙar muhimmanci a ce kowane ɗan adam yana iya yi. So da gaskiya ina son kallon faɗuwar rana. Kaga ko sanda na yi aure, matar ta ai su a can yankin su ba su saba da kallon faɗuwar rana ko fitowan ta ba. So amma da ta zo ta same ni, ta ga na saba ko duk da za mu zo mu zauna idan rana za ta faɗa, me ta kallo mana ɗan abubuwa. So zaka ji ne yana ƙara tunani fa. Zai gyara maka tunanin kallon faɗuwar rana, ya ƙara maka fikira sannan kuma ya ƙara maka yanayin jin daɗi da kuma mai zance da lafiya ma. So haka kuma fitowar rana shima, shima muna kallon fitowar rana tare ni da ita ke nan. So amma faɗuwar rana kaman ya fi min daɗin kallo. Ya fi mana kuma gaskiya abubuwa saboda ka san dama lokacin da kuka zo kallon faɗuwar rana to kusan duk abun da za ku yi a ranan kun riga kun gama. To ba kwa wani sauri akan wai wani abu ya faru don za ku yi wani abu. Ko san dama kuna gama kallon faɗuwar ranan zuwa za ka yi, ka je ka kwanta, kuyi wanka ku ci abinci ku kwanta sai bacci. To gaskiya ka ji dalilin da ya sa ta nan fannin dai kawai da yafi faɗuwar rana yafi fitowan ta ɗaya sannan kuma idan faɗuwar rana ne, colour ɗin launin da yake bayarwa ya fi na fitowar ta daɗin kallo gaskiya. Tana bada launi mai kyau, tana bada launi mai daɗi, yana bada kuma yanayi kuma kaga bata da zafi. So gaskiya yan mina ina matuƙar son kallon faɗuwar rana. Dan da a ce ma ba kyauta bane ko da a ce ana iya biyan kuɗi kafin a kalli faɗuwar rana. So ni dai ina ɗaya daga cikin mutanen da za su iya cire kuɗin su, aljuhun su su biya domin su dinga kallon faɗuwar rana saboda gaba ɗaya zaka ji yana canja maka yanayi, yana canja maka tunaninka. Abu dai zaka ji dai daɗi sosai gaskiya zaka ji daɗi. Zaka ji daɗin yanayin ka kuma za ka ji garin ma ya fi maka daɗi da sauransu. So gaskiya ina kallon yanayin faɗuwar rana matuƙa yayin da ya kamata.